Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Eh, muna yin amfani da kayan aiki kala kala, musamman idan ya zamanto cewa ɓangaren inda ake buga littattafai ne, da inda ake buga su kayan sawa, da inda ake buga su bana da sauransu. Kaman inda kuka tambaya cewa wane irin kayan aiki muke amfani da su. Eh, na farko muna amfani da kwamfuta, wanda ya zamanto cewa shine na'ura wanda muke amfani da su wajen yin rubuce rubucen da muke so mu rubuta, wanda muke so ya nuna a cikin littafi. To, a lokacin nan yana kasancewa cewa idan, ah, wannan idan muka rubuta a cikin wannan kwamfutan nan, to sai, ah, akwai yanda ake fitar da shi tukun na. Idan aka fitar da shi tukunna, za a je a manna shi akan wani na'ura wanda ya zamanto cewa. Shi ne zai, zai matsaddawa waɗannan rubutun rubutun nan ko kuma waɗannan rubutun da muka yi a cikin kwamfuta. Zai manna shi a cikin, a cikin wannan abun. To, idan ya manna shi tukuna, sai a je a siyo waɗannan takaddun. Idan aka siyo takaddun nan, za a yanka shi inda zai je daidai da, ah, wannan rubutun nan da aka yi. To, idan ya je daidai da shi tukuna, za a je a samu, za a samu kala, kala kalan da ake amfani da shi, wanda ake so ya fito da rubutun nan ko kuma wanda ake so idan aka buga shi, ya fito a wannan kalan. Wanda ya zamanto cewa akwai kaloli daban daban, wanda a cikinsu wanda za a yi amfani da baƙi, za a yi amfani da yelo, mai ruwan ƙwai ke nan, za a yi amfani da mai ruwan ganye, za a yi amfani da, ah, mai ruwan soɓo, da waɗannan kaloli daban daban, saboda akwai kaloli daban daban. To a lokacin nan idan aka gama bugawa, kuma za a je a gyara shi, ah, wanda yake nufin cewa za a je a yanka shi, ya je dede da abin da ake buƙata. Tukunna idan ya zamanto cewa wanda an yi shi daban daban ne kuma ake so a haɗa shi, wanda zai zo a matsayin kaman littafi. To, idan aka gama za a kai wajen da ya zamanto cewa ko kuma a kai wajen mashinan da za su ɗan lallan kwasasu. Idan suka lallan kwasasu, tukunna za a, za a, za a shirya su su je dede da abin da ake so, yanda ake son littafin ya kasance. Idan aka gama wannan, tukunna sai a zo a fara mannawa. Idan aka gama manna su, tukunna sai a je a sake yin yankan da zai fitar da su, wanda ya zamanto cewa zai zama abin ƙayatarwa. To, idan abin ya zama haka, tukunna shi ne za a iya ce an gama aikin waɗannan ɓangarorin nan. To, ban da wannan, to su mashinan da ya zamantucewa ana amfani da su wajen buga waɗannan littattafan, akwai wanda ake kira da Cod, akwai wanda ake kira da Sod, akwai wanda ake kira da GTO, akwai wanda ake kira da Multilit, akwai wanda ake kira da Gassasna. Sai kuma ban da wannan akwai wanda ya zamanto cewa ana amfani da shi wajen yin yanka, wanda akwai polar 118, akwai polar 115, akwai polar 112, akwai polar 72, akwai polar 82, kuma akwai su Herold, akwai su Makil Master, akwai irin su, irin su Hollenback, akwai da sauran su da yawa wanda zamanto cewa ana yin amfani da su wajen, eh, wajen yin takardu ko kuma in ce wajen buga, ah, takardu kala kala. To, duka irin waɗannan su ne abubuwan da, ah, muke amfani da su wajen yin aiki kuma yana biya mana buƙatun mu.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR. Saboda wannan QR ɗin, ah, wani abu ne wanda ya zamantoce wa, ah, yanda ake yin shi. Idan mutum yana yi rubutu ko kuma ya zamantoce wa, mutum yana da, yana so ya ajiye wani sirri. To yawanci wannan QR ɗin, yawanci, wah, wannan QR ɗin, ah, yana kasance wa, wah, wani abu ne wanda yake ƙunsa da, ah, abubuwa da yawa a cikin shi wanda mutum zai iya saka abubuwa da yawa a cikin shi. Amma a yanayin zahiri, idan mutum zai kalle shi da idon shi kawai, to waɗannan rubutun nan ba zai gansu ba. Saboda a yanda yake zuwa, yana zuwa ne a matsayin zane-zane. Amma a zanen da yake zuwa, ba wai za mutum, abin da mutum zai iya karantawa ba ne. To abin da ba za ka iya karantawa ba. To wanda ya zamantoce wa idan mutum yana so ya duba rubutun da yake cikin shi, to sai ya zamanto ce wa, ah, akwai wani na'ura ko a cikin kwamfuta ko kuma a cikin waya ko kuma wani kalan na'ura wanda ya zamanto ce wa idan ya haska, ana amfani da shi a haska wannan QR ɗin nan, lambar QR ɗin nan. Idan, idan aka haska wannan lambar QR ɗin nan, to na'uran shi ne zai duba tukunna, zai juya ya je ya aiki. A cikin shi tukunna zai fitar da waɗannan bayanan da suke cikin wannan lambar QR ɗin nan. To a ciki idan mutum baya son ya yi rubutu da yawa wanda ya zamanto ce wa ko kuma idan mutum yana da saƙo ko kuma idan mutum yana da abin da ya rubuta wanda baya son, eh, kowa ya ga abin da ya rubuta a take a wannan lokacin ko kuma misali, ah, rubutun da ko kuma bayanan da zai iya ƙunshi irin misali ace falle goma, falle ashirin. Fiye da ma haka wanda ya zamanto ce wa idan mutum ya ce ya dinga buga shi saboda mutane su zo su gani ko kuma mutane su iya karanta shi, mutum zai iya saka shi a cikin wannan lambar QR ɗin nan wanda ya zamanto ce wa a har littafi guda mutum zai iya yin shi a kawai saman falle ɗaya wanda ya zamanto ce wa lambar QR ɗin nan. Shi ne kawai za a jejjera a cikin wannan littafin nan. Koda a ce misali falle ɗaya ne wanda idan mutum ya zo da wannan na'urar koda kuwa, ah, a cikin waya ne ko kuma a ce yana cikin kwamfuta ne, to mutum kawai sai dai ya zo ya haska. Idan mutum ya haska, da na'uran da yake iya buɗe waɗannan bayanan da suke cikin, ah, wannan, ah, lambar QR ɗin nan to domin mutum ya, mu mai wannan na'uran ya zo ya haska to duk, ah, bayanan da mutum, bayanan da yake ƙunshe a cikin wannan QR ɗin nan to mutum zai gan, zai gan wannan bayanan nan kuma zai gan komai abin da aka ajiye a cikin wannan QR ɗin nan. To irin wannan to shi ne abin da ake amfani da shi wanda ya zamanto ce wa a irin zamanin da muke ciki yanzun. To an riga an samu cigaba sosai saboda in ba haka ba, a irin da ba a amfani da irin wannan ah, ah, na'uran da ake, ah, ake duba lambar wannan QR ɗin nan. To yanzun zamani ya riga ya canza, an samu cigaba sosai. Shi ya sa ake iya duba wannan lambar QR ɗin nan. Kuma abu ne wanda ya zamanto ce wa, ah, ba wai kawai kai tsaye kawai mutum zai je yana amfani da shi ba. Sai ya zamantace wa mutum yana da ilimi a kan shi kuma ya san yanda abubuwan suke gudana saboda ya samu sauƙin yin abubuwan da yake so ya yi.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Eh, fasaha sabo abu ne wanda yazanmanto cewa yana da kyau sosai. Wanda yazanmanto cewa, ah, duk wanda yake so ko kuma in ce ni idan ina so in koya, ah, fasaha sabo, abin da nake yi shine zan duba in gani cewa, ya, ina da masaniya a kan abin da ya zamanto cewa yana da alaƙa da wannan fasahan da nake so in koya sabo dinnan. To in da ina da fasaha akan abin da ya danganci wannan, to abin da nake yi kuwa shine zan duba cewa ta wane hanya ne zan iya bi. Maine ne abubuwan da zan iya amfani da su ko kuma su wane ne waɗanda ya zamanto cewa suna da irin wannan fasahan da nake so in samu ilimi a kai. To duka wa'annan abubuwan sune abu na farko wanda yazan manto cewa zan iya sawa a gaba kuma zan gani cewa wannan fasahan abu ne wanda zan iya ba da lokacina. Wannan fasahan yana da mahimmancin da zai iya sa in bashi wannan lokacina da in koya wannan abun. Kuma wannan fasahan nan wane amfani ne ni kaina zai yi min. Kuma ban da wannan kuma wannan fasahan nan, ya, abu ne wanda yazan manto cewa ina so in koya saboda in samu ilimi a kan shi kawai ko kuma ina so ya zamanto cewa in yi amfani da shi in gina rayuwana ko kuma ina so in yi amfani da wannan sabon fasahan nan saboda in taimaki al'umma. To duka waɗannan abubuwan su ne abin da za su zo farko. To idan ya zamantucewa na iya ba kaina amsa cewa ko kuma na iya amsa tambayan da, ah, na ma kaina a kan waɗannan a-a-abubuwa, to shine na biyu shine dai zamanto cewa zan gan hanya mai sauƙi wanda zan iya bi. Wanda yazan manto cewa ba zai takura ma fasa-- su fasahan da ya zamanto cewa ina da su ba. Kuma wanda yazan manto cewa zan iya ba da lokacina kuma ba zai bani matsala a wajen sauran ayyukan da nake yi ko kuma ba zai ban matsala wajen fasahoyin da nake da su a da ba. To tukuna, ah, sai in je in gani, ya, zan iya samun wannan fasahan wanda zai-- inda zan koya wannan fasaha a ɓangaren yanar gizo ko kuma wanda zan je in samu mutum ne ko kuma wanda ya zamantucewa zan karanta a cikin littafi ne don in gane abubuwan da nake so in koya ko kuma abubuwan da za su taimake ni. To a irin wannan yanayi, ah, na sabon, koyon sabon fasaha, gaskiya dole sai mutum ya ajiye zuciya. Bayan mutum ya ajiye zuciyarshi cewa yana so ya koya wannan sabon fasahan, to tukuna sai mutum ya sa cewa to waɗannan lokuta ne ya zamanto cewa suna da, ah, mahimmanci ko kuma waɗannan lokuta ne mutum zai iya koyon waɗannan fasahan wanda zan manto cewa ba zai ja ma mutum wani matsala ba a cikin fasahan da yake so ya koya. To tukunna wani lokaci, ah, ina iya koyon sabon fasaha wanda yazan manto cewa zan iya dinga kallon waɗanda suke yin bayani a kan shi daki daki kuma sai in dinga bi wannan fasahan nan daki daki a yadda suke yin bayanin wannan fasahan. Kuma in dinga gani, ya, abin da nake koya yana zuwa daidai da zan dinga gwada wa in gani, ya, abun, abun da yake yuwa ne ko kuma abun da baya yuwa. To a lokacin nan ina fara gwada waɗannan fasahoyin sai in gani kaɗan kaɗan kaɗan zanai koya wannan fasahan. Wanda na koya da da wanda na koya yanzu sai in fara haɗa su, in gan yanayin yadda zan samu sauƙin al'amura kuma da yadda zan samu sauƙin koyon waɗannan fasahoyin saboda, ya, cigaban rayuwana kuma da cigaban al'ummata.

Kana kare wayarka daga wayar cuta? Eh, ina kare wayana daga ƙwayar cuta saboda, ah, kamar yadda muka sani cewa wannan ƙwayar cutan na kan waya suna da yawa sosai. Ah, saboda idan mutum bai lura ba zai, akwai mutanen da ya zamanto cewa su duka bayanan da mutum yake da su a cikin, ah, waya shine bukatansu don su samu su kwashe waɗannan bayanan. Akwai wasu wanda wasu abubuwa da ya zamanto cewa duka bayanan da mutum yake da su a kan waya ko kuma, eh, akan waya. To waɗannan cututtukan nan za su iya ɓata wannan, ah, abubuwan da masu muhimmanci da suke cikin, wanda suke cikin wannan wayar nan. To kamar yadda kuka sani shi waya yana zama kamar zamu iya ce kamar mutum ne wanda ya zamanto cewa, ah, yana da kyau mutum ya dinga kula da kanshi. Yanda mutum zai kula da kanshi haka ma yana da kyau ya zamanto cewa mutum zai ina so ya kula da, ah, wayanshi daga kamuwa da cututtuka. Kaman mu ma yanda ya zamanto cewa zamu, za, zamu ci abinci masu kyau, zamu sha ruwa masu kyau kuma zamu sa tufafi masu kyau, za mu sa takalmi saboda kar abu ya soke mu. To shi ma haka ne wayanmu yake saboda idan ba muka kare shi daga cuta ba to idan cutan ne ya shiga zai iya lalata mana duka abubuwan da muke ta shan wahala a kansu. Saboda idan muka duba za mu gan cewa, ah, wannan, ah, wayan da muke gani akwai bayanai da yawa da abubuwa da yawa wanda muke iya ɓoye wa a ciki. To idan mutum bai kula da cutar da yake cikin wayan ba ko kuma cutar da, ah, yake so ya shiga cikin wayan nan to duk wahalolin da mutum ya sha wajen nemo waɗannan abubuwan masu muhimmanci kuma duk wahalolin da mutum ya sha ko da ace hotuna ne wanda mutum ya ajiye a waya ko da wasu bayanai ne. To har idan mutum ya kuskura waɗannan, ah, cutan nan suka shiga cikin wannan wayar nan kuma mutum bai kula da su ba to zai iya rasa duka abubuwan da ya, ya ajiye ko da ace abubuwan nan sun yi shekaru da dama. To a cikin lokaci ƙanƙani mutum zai iya rasa waɗannan, ah, abubuwan nan ta sanadiyan waɗannan cuta cutan nan. To shi yasa yake da kyau mutum ya dinga yin fatake a cikin wayanshi, ya dinga ƙoƙari wajen gano abubuwan da za su iya cutar da wannan wayanshi. Kaɗan kaɗan yana fitar da su, yana fitar da su kuma ya zamanancewa mutum ya sa, ah, na'ura wanda ya zamanto cewa shi ne yake yin gadi na duka yawanci ko kuma ince duk wani cuta da zai shigo cikin waya to shi ne zai dinga yin gadin wannan, ah, cututtukan nan. Yanda idan za su shigo, eh, ko kuma ya kore su ko kuma ya, ya kau da su yanda ba za su iya samu su shiga wannan wayan ba. To, ah, kamar irin na'urar da muke amfani da su wajen, ah, kare wayoyinmu ko kuma wajen kare wayana wajen, wajen shigar cututtuka shi ne muke amfani da antivirus. Antivirus shine na'ura wanda idan aka ce anti to irin kafin, eh, ko kuma abun da yake iya kawar da waɗannan cututtukan nan, ah, wanda suka shiga ko kuma waɗanda suke so su shiga cikin wannan wayoyin nan. To dole yana da kyau mutum ya dinga yin la'akari da irin waɗannan abubuwan saboda kar mutum ya zo ya rasa abun da yayi shekaru aru-aru yana ƙoƙarin tara su ko kuma yana ƙoƙarin ajiye su. To wannan abu yana da amfani sosai kowa ya lura saboda kai ya rasa abubuwa masu muhimmanci.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Aaa, kamar yanda kuka tambaya apps din da nake amfani dasu sau da yawa, aa ina amfani da Facebook sosai saboda ina samun bayanai masu amfani wanda ya zamantocewa wanda zan iya dade ban samu ba amma ta Facebook zan iya samun shi kuma ina samun isar da saƙo ga jama'a da yawa saboda su masu amfana yanda wasu ma suke sanya saƙon ni niman amfana. To gaskiya akwai damammaki da yawa a musamman wajen koyon abubuwa. A ta fannin Facebook, aa na samu hanyoyi da yawa daga shafukan mutane da dama wanda ya zamantocewa shafukan ne a na ilmantarwa wanda ya zamantocewa duk wanda yake bin waɗannan shafukan kuma yake ƙoƙarin aiwatar da abubuwan da ake koyarwa to mutum zai samu eee mutum zai samu biyan bukata na wannan abubuwan nan saboda abubuwan da na samu a wajen gaskiya ko da kuɗi zan samu wannan abin sai na sha wahala. Amma ta dalilin aa Facebook saboda yanda nake amfani da shi sosai wanda zan iya cewa ko yau da safe ma na ƙaru na samu ilimi, na ƙaru da ilimi a bangaren Facebook daga shafin wani. To na ɗaya ke nan. Na biyu kuma ina amfani da WhatsApp. Shi ma ina amfani da shi sosai sosai saboda a shi ma WhatsApp ɗin akwai groups da dama wanda ya zamantocewa wanda muke koyan ilimi daban daban a cikin shi. To duka waɗannan da na lissafo da Facebook da WhatsApp dukkansu suna da muhimmanci saboda aa hanyar sadarwa ne kuma hanyoyi ne da ya zamantocewa mutum yana karuwa da ilimi saboda yanayin aa abubuwan da suke cikin wajen. Musamman idan ya zamantocewa mutum ya san abin da yake yi to gaskiya akwai amfanuwa sosai a bangaren Facebook da bangaren WhatsApp. Sai kuma na uku wanda shi ne Telegram. Wannan Telegram ɗin shi ma wani hanyar sadarwa ne amma shi yana, shi yana ana samun aa ya zamantocewa an ƙunsa da mutane da yawa. Shi yana ɗaukan jama'a da yawa saboda yanayin yadda aka tsara shi. Musamman idan ya zamantocewa ana so a ilmantar da jama'a wanda ya zamantocewa ko da na wani ɗan lokaci ne haka to yanda mutane da yawa za su iya halarci wannan damammakin a daidai wannan lokacin kuma yanda kowa za a iya ba mutane da yawa aa su amfana kuma su tofa albarkacin bakinsu da tambayoyi kuma a ilmantar da jama'a. Shi yana da damar ɗaukan jama'a da yawa fiye da sauran. Sai kuma akwai YouTube. Shi ma wannan YouTube ɗin shi ma wani hanya ne wanda ya zamantocewa na ilmantarwa wanda idan mutum yana neman wani ilimi idan ya shiga wajen to zai yi wuya ya zamantocewa ba, a taba samu wanda ya yi bayani akan irin wannan abun da mutum yake neman ba. Ko da idan ya zamantocewa ba, ba, ba ɗan Najeriya ba ne zai iya zamantocewa ɗan wani ƙasa can daban amma an riga an isar da saƙo kuma da wuya ace wai mutum zai dinga neman abu bai samu a wajen ba. To banda wannan kuma akwai wanda muke kira Zoom. Shi Zoom wani aa wani aa ɓangare ne na hanyar sadarwa wanda ya zamantocewa shi ma yana ƙunsan mutane amma baya ƙunsan mutane da yawa. Wanda ya zamantocewa mutum ma zai iya dinga ganin juna. Kowa zai iya dinga ganin kowa kuma ya zamantocewa ana isar da wannan saƙon to shi ma yana da kyau sosai wajen isar da saƙo a yadda ya kamata. To su wa, an nan ne aa apps ɗin da nake amfani dasu sau da yawa ko kuma in ce kusan kullum.

Sau nawa kake share gida? To kamar yadda muka sani dai gida wani waje ne wanda ya zamanto cewa ko kuma ince muhalli ne wanda jama'a suke zama a ciki. Musamman saboda ya zamanto cewa a wajen sa kaine wanda mutane ake kowa yake nema ya zamanto cewa idan ya tashi da safe ya fita kuma da yamma yasan cewa akwai inda zai dawo inda zai sa kai to wa wannan waje shine abun da ake kira gida. To wannan gida kuma idan ya zamanto cewa, ah mutum yana so ya zauna lafiya kuma mutum yana so ya zauna a cikin tsafta. To allal hakika yana da muhimmanci sosai ya zamanto cewa mutum yana kula da wannan gidan. To ta hanyar akwai hanyoyi da dama wanda ya zamanto cewa mutum yana iya kula da gida. Na farko a ciki shine za a ce shara. Shi shara yana da ɓangarori daban daban. Musanman idan ya zamanto cewa mutum yana gida to yana da kyau ya zamanto cewa ko ya ne ne mutum zai share wajen da yake kwanciya ya tabbatar da cewa wajen nan yana da tsafta. Da wajen ah, tsakar gida shi ma yana da kyau so s ya zamanto cewa an share shi ko da wane lokaci. Sharan yana iya kasancewa za'a share da safe za'a share kuma da yamma to duka wannan yana da amfani sosai ya zamanto cewa ana sharewa saboda a inda mutum yake zama ko kuma inda mutum yake sa kai yayi bacci to yana da kyau ya zamanto cewa waje mai tsafta ne sosai. Saboda iskan da mutum ma zai dinga shaƙa zai zamanto iska mai lafiya. Amma idan ya zamantocewa mutum baya yin shara to ah, dattin nan idan suka taru zai iya sa wajen nan ko ya dinga wari ko kuma ya zamanto cewa idan iska mai kyau ma zai zo wajen to zai zamanto cewa ah, wannan waje iskan nan zai dinga hura datti ne wanda ba wanda bashi da kyau. To kuma ban ba dai dai bane ya zamanto cewa mutane suna shaƙan irin wannan dattin nan saboda zai iya da ja ma mutum cututtuka da dama. A ɓangaren sharan akwai wanda ya zamanto cewa shi, wanda zai zamanto cewa zata goge za'a goge waje duk su kujeru za a goge su wa wardrobe shi ma za a goge su center table shi ma za a goge duka wanda zamanto cewa za'a goggoge. Kafin ya zamanto cewa ma za a ce za a zo a yi, za a zo a yi mopping. To wannan mopping ɗin na goge gogen ƙasa kenan musanman gidajen da ya zamanto cewa ana sa musu wannan tiles ɗin nan wanda ma in ba sa tiles ba ma ai ba shi kaɗai ba ne ake iya gogewa. Wanda in aka sa carpet ma shi ma za'a iya gogewa. Wanda idan ba a goge ba to shi ma zai zamanto cewa zai dinga kala ko kuma ya dinga yin wani kala. Sai kuma idan akayi maganan eh, rug to shima rug ɗin yana da kyau ya zamanto cewa ah ana share shi saboda ƙura to idan mutum na share shi shi ma dukda shi yana iya riƙe ƙura sosai amma shi ma bashi da kyau ya zamanto ya riƙe ƙura saboda duk lokacin da idan mutum ya jikin mutum ya taɓa wannan rug ɗin nan to wannan kayan da mutum ya sa zai yi datti sosai kuma bai bazai kamata a ce wai kayan da mutum yana sawa ya zamanto cewa yana datti. Amma idan muna mutum na shara to zai dinga rage waɗannan dattukan da suke tattare da wannan waje kuma zai taimaki duk wanda yake wajen shi ma zai ji daɗin zama a wajen, zai ji daɗin kwanciya, zai ji daɗin mu'amala da jama'a a wajen saboda yanayin yanda wajen nan yake da tsafta.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Eh, duka babu wanda bana so. Amma idan muka zo, ah, bangaren matakala to shi matakala, ah, yadda ake matakala musamman idan ya zamanto cewa shewan nan gidan saman da yake da matakala. To in dai gidan saman nan ba, ba gidan saman da ya zamanto cewa yana da hawa, hawa, hawa da yawa bane. To wannan matakalan yana da kyau saboda, ah, shi ma wani hanya ne wanda ya zamanto cewa mutum yakan iya motsa jiki. To wannan matakalan nan a daidai lokacin da idan mutum yake hawan shi zai dinga lokacin da yake hawa ƙafa mutum na sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa. To shi wannan zai taimaka wajen ba, ah, jijiyoyin ƙafa da jikin mutum ƙarfi kuma zai sa su ya zamanto cewa suna yi yadda ake bukata. Saboda wannan yana bangaren, ah, hanyar da za a ce mutum yana jijjiga jini. Saboda wasu ma ɗan ƙarin matakala zasu taka za su fara yin nishi musamman waɗanda ya zamanto cewa ba sa motsa jiki. To wannan matakalan ni a wajena gaskiya ya, yana zaman manne, ah, abin da ake kira hanya wanda ya zamanto cewa na motsa jiki. Shi su kuma shi ana yawanci idan za a yi matakala ana yin shi ne a gidan bene wanda ya zamanto cewa wannan benen nan baya wuce daga irin biyu, uku, huɗu, biyar zuwa shida ba. Duk abin da ya sa ya zamanto cewa ya wuce haka to, ah, idan ya zamanto mutum yana so ya je sama sosai wa mata-- mutum yana so ya je benen ƙarshe to wa ba ƙaramin wahala mutum zai sha ba. Wanda ya zamanto cewa ko da wane abu ne mutum zai je ya yi a wajen nan kafin ya kai wajen nan zai riga ya gaji. Saboda zai zama a matsayin cewa mutum yana takawa ne zuwa waje mai nisa wanda ya zamanto cewa a lokacin da mutum zai kai wannan wajen zai riga ya gaji wanda a akwai yuwan ba zai iya, me, ƙila ba zai samu ƙarfin kuzarin da zai awoatar da asalin abin da ya kai shi wannan waje ba. To shi ya ne ya sa ko kuma in ce shi ne dalili da ya zamanto cewa ni ina son, ah, ina son, ah, matakala. To shi lift idan ya zamanto cewa ko da a cewai akwai matakala saboda dawuya ya zamanto cewa, ah, mutum ya je waje kuma zai je ya gan lift ne kawai. A'a, yawanci ana haɗa wa ne da lift da matakala. Saboda a lokacin da ƙila idan wannan lift ɗin ya samu matsala to za a iya amfani da wannan matakalan nan. Ko kuma idan mutum ya so yana so ya ɗan motsa jini to zai yi amfani da wannan matakalan yabar lift. Amma ƙila a lokacin da idan mutum ya gaji to zai iya zuwa lift ɗinnan ya je hau lift ɗinnan ya je inda zai je ya je ya biya buƙatunshi ya dawo. Saboda idan babu wannan matakalan nan a duk lokacin da idan wannan lift ɗinnan ya samu matsala to wannan yana nuna cewa wanda yake sama ba zai iya saukowa ƙasa ba. Wanda yake ƙasa ba zai iya sau-- ba zai iya zuwa sama ba. Sai dai lokacin da idan ya zamanto cewa an samu an gyara wannan lift ɗinnan wanda ya zamanto cewa ba shawara ba ne miƙyau. To shi ya sa ni nake son na matakalan didda na lift ɗin shi ma yana da daɗi. Mutum kawai zai shiga kawai ya kama harkokin shi ya je inda zai je a kankanin lokaci zai iya zuwa wajen da zai je har ya je dawo. To shi ne wannan yana ɗaya daga cikin muhimmanci ko kuma jin daɗin shi. Amma in a yi maganar jin daɗi ne to gaskiya lift ya fi jin daɗi, ya fi, ah, matakala, ah, jin daɗi. To shi ne dd a takaice.

Yaya kake gaishe wa mutane? Eh, shi gaisuwa abu ne wanda ya zamantocewa yana da kyau. Wanda idan mutum ya zamanto wanda ke yin gaisuwa to zai ɗan, zai samu farin jini a wajen, a, yawancin mutane. Saboda yanayin yanda yake da muhimmanci. To shi gaisuwa akwai kala-kala, akwai hanyoyin gaisuwa kala-kala. Kuma, a, zan iya ce yanda ake gaisuwa a addinin ce wasu ya bambanta, ya bambanta da yanda ake gaisuwa na, eh, al'ada. Idan muka duba, a, shi gaisuwa yanda ya kashu, yanda ya kasu kashi daban-daban. To shi wannan gaisuwan musamman idan, a, aka zo ta ɓangaren addinin musulunci. To idan za a yi wannan gaisuwa to sai dai mu ce "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu". Wanda ya zamantowu ma'ananshi shine, a, amincin Allah, a, su taba, da albarkan, da albarkan Allah, e, su tabbata a gare mutum. To shi ne ya zamantocewa shi ne ma'ananshi. Kuma idan in aka zo, a, idan mutum ya ce "Assalamualaikum Warahmatullahi", da rahman Allah, da albarkan Allah duka su tabbata a garan, a gare wa wanda mutum yake gaishewa. Kunga irin wannan gaisuwa, a, wannan shi ne ake kira, a, addu'a. Saboda duk wanda ya ce, a, mutum yana gaishe, yana gaishe ka da, a, rahman Allah. Na gaishe ka, a, aminci da rahman Allah su tabbata a gare mutum. To wannan addu'a ne mai kyau sosai. Wanda ya zamantocewa wanda an ka gaishe shi ma zai, zai, zai dawo da shi, zai dawo da wannan gaisuwan. Wanda shi ma zai ce, a, yanda kaima, kai mun, a, addu'a kai ma ya tabbata a gare ka. Wanda shi ne, a, an san shi yana zamantocewa "Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuhu". To shi ne wannan gaisuwa na musulunci. Sai kuma idan aka zo ɓangaren na, a, al'ada musamman ace kila na yarbawa to shi yawanci, a, shi ɗan ma ya kasu kashi kashi. Akwai wanda ake yi a ƙauye, akwai wanda ake yi a cikin birni. Idan muka je musamman irin wanda ake yi a ƙauye, to a ɗan ɓangaren na Yarbawa to yawanci zagan cewa idan za su gaisuwa suna kwanta wa ne a ƙasa. Sun gaishe da wanda za su gaishe da shi. Tukuna idan ya amsa su shi ma zai yi addu'an nashi. Idan ya yi addu'an nashi, to shi kenan sai wannan ya tashi ya kama harkan gaban shi. To haka shi ma idan aka zo, a, birni sai dai kawai shi ma kawai ko a tsaye ko mutum ya ɗan sunkoyar da kai sai ce "E karo". To that is ina kwana kinan. Musamman, a, na Yarbawa. Idan aka zo na Hausawa shi ma, a, ko, yana, shi ma ana wasu suna ɗan saukoye da kai sai su ce wai ko ina kwana, ko ina wuni, ko sai da safe. To duka wannan wasu yanayi ne na yanda ake yin gaisuwa. To banda wannan sai kuma sai a zo wajen na turanci. Wanda na turancin nan shi ne za a iya ce wa "Good morning". Wanda su kuwa a tsaye ko a ina ne idan mutum wasu za su yi dan sunkoye da kai amma musamman wasu kawai za su ce, eh, good morning ne. Shi ma sai, a, wanda aka gaishe idan zai dawo da shi wasu za su iya ce yanda ka ce musu good morning ina kwana su ma za su iya gaya maka kai ma ina kwana. Ko kuma idan ka ce musu ina kwana to sai za su iya ce maka "How are you?" In ka ce musu ina kwana su za su ce "Ya kake?" To yanayin gaisuwan da ya zamantocewa ya ƙunsa kenan kala-kala.